Kana riƙe riga a aljihunka? A'a, gaskiya kam bana kan riƙe riga a aljuhna saboda me? Bana kanson abu yadamin aljuhna. Dan aljuhna yana a riga na, nakan sa waya ne.

Wanne shago kafi zuwa? Gaskiya ni kan je shagon da ake siyan kayan abinci, ko kuma na je shagon masu ɗan indomie, in saya in ci, dan akwai yunwa kuma yanzu ana azumi. A lokacin azumi ya kamata ka samu abinci.